Abin da nake yi lokacin da ruwa yake zuwa shine ina kokarin inga na nema inda ruwa ba zai, ba zai, ba zai duke ni ba, ba zai zuba a kaina ba. Kuma ina kokarin inga na shiga gida, na kukkulla winduna na da ƙofofi na da taga na duka saboda kar ruwa ya shiga ɗakina. Kuma in duba duk wani kayan da ke kan igiya, in cire shi saboda kar ya jike. Duk wani abun da yake waje da ya kamata ya jike, ina kokarin in kwashe su in shigar da su gida. Wayenan sune abun da nake yi lokacin da ruwa yake saukova.

Toh, abin da yake sa ni in yi dariya gaskiya shine in ina ana magana. Maganan kuma magana ne na ban dariya ko kuma in ina kallo. Kallon, kallon fina-finai shi ma yana sa ni dariya gaskiya. Abubuwa ne na ban dariya, abubuwan da yake sa mutum dariya. Sai kuma in a misali ina, ina karanta wani abu haka ko littafi ko wani abu shima yana ban dariya.

Eh, abinda nake saye daga kasuwa ina sayan abubuwa da dama, kayan abinci, kayan sawa, singileti, takalmi, hula dai da sauransu. Waɗannan su ne abun da nake saya a kasuwa.

A'a ba kullum nake sanya bel ba saboda akwai kayan da ba bel bane. Akwai kayan da igiya ne, akwai kayan da roba ne wando roba ne. So bel ba kullum nake sakawa gaskiya.